Ina yin amfani da mayamaye kala kala wajen gudanar da al'amurana na yau da kullum. Misali kamar wajen cin abinci, nakan yi amfani da manja ko man gyaɗa domin yin girki, sannan a wajen mai na shafawa kuma nakan yi amfani da vasilin ko kuma wani mai domin wanda inna yi wanka nake shafawa.

A gaskiya ni bani da wani takaitatten lokaci ko kuma wani lokaci da na ware wanda zan ce ina kwana kullum a wannan lokaci. Nakan kwana ne a dukkanin lokacin da ko kuma bayan dai gama wasu uzirirrika na kawai.

Ƙwarai kuwa ina cimma manufar tallace-tallace da muke yi a kowane lokaci domin yana taimaka mana wajen ƙara jawo mutane suke kallon abun da muke ko kuma suke bibiyar mu. Wannan ma iya haka mun cimma duw wasu manufofi namu.

Launi na bangon gidanmu yadda ya kasance, da wato kalar da yake ita ce launi ne. Fenti kalar kore da kuma ratsi na fari a wani gurin, sai kuma wani gurin za kamai jane a kalaunin kalar bangon gidanmu yanzu.

Yanayi ko kuma salo da nake bi domin yanke shawara a wurin aiki, yanayi ne wanda mukan yi amfani da mutane waɗanda muke yin aiki tare domin tattaunawa akan me ya kamata mu ɓullo wa al'amuran kafin mu yanke shawara ko kuma mu yanke hukunci. Amma ni kaɗai bana yanke shawara sai da abokan aiki.